Hajiya Maryam, ba ki gan cewa saura kwana b-- eh biyar ko shida azumi a fara azumi? Eh, hope sai kin yi stock ɗin gidanki da abinci. Idan ma ba ki yi ba, zan, zan tantan cewa ki je ki yi. Kin san kwana biyu ko kwana uku yanzu, eh kasuwa zai shiga, zai cika. Ehen, za a rinka ture-ture ne, pushe-pushe. So ki je ki, ki, ki, ki yi loading ɗin gidanki da abinci ba. Domin ni, ah sati da ya wuce na je na yi stockin ɗin komai, da da daga, daga kayan miya, kayan abun sha, ruwa duk. Na cika gidana da abunci domin ba na son in ji wani ayaniya ko wani ayaniya. Na je na, na je na yi stock ɗin. Tin da daga ranan da azumi ya fara har zuwa lokacin da azumi ya ƙare, ba na needin in komai. Abin da kawai zai kai ne kasuwa shine ko kayan miya ko abin shaye-shaye na Sallah. Ehen, abin da kawai zai kai eh. Ai kawai zai kai ni kasuwa kenan. Ehen, ina son tambayan ki. Wane irin tufafi kike, kike fi so? Kike so? Eh, domin ina son, ina zantace wa 'ya'yan mu su yi anko Sallah nan. Ko me kika ri-- gani? Ina son su yi anko. Idan ma ba ankon eh riga ɗaya ko riga biyu ba, kawai ina son ranan Sallah gogogo, ranan Sallah eh in the morning, na sai dai ina son su sa ko abaya su je masallaci. Idan ma sun, dan su-- dan sun gama da masallaci sai su sa kayansu na Sallah. Kuma kin san cewa za mu fita annan- Muna magana da Hajiya Maryam, ta faɗa mum c-- eh nace nake tambayanta cewa wane irin tufafi take, take so. To ta ce min, a bai ban ba ta ji. Amma muna kallon cewa ko atampa ko sha eh ko atampa da shadda ko lace ko da abaya. Amma kai wane irin tufafi kake so? Domin idan zan yi, idan zan yi order ɗin su, ayi order ɗin su tare sai a kawo mana shi gidan nan, dukanmu mu zaɓa abin da muke so. Idan ma nawayanda ba maso, sai su mayar. Za su kawo kowane irin design, sai kai da yara su ku ku yi, ku, ku ɗauki abun da kuke so. Ko me kaika, me ka gani maigida. Na yi kin, na yi da kyau ko ban yi da kyau ba. Idan ban yi da kyau ba, ka yi haƙuri mai gida. Sai ka faɗa min abin da za a yi, abin da ba za a yi ba. Abin da ka faɗa mana, abin da ka faɗa min shi zan yi mai gidana.

Yanzu, eh da ake yi-- ake, aka kama azumi. Idan aka kama azumi, don Allah mai gida ina son roƙe ka ne. Eh, ina son tambaye ka kuma ina son roƙe ka. Dan Allah, dan annabi ka yi min listing, eh listing ɗin abincin da kake ci da abin da-- abincin da kake so da abincin da ba ka ci, eh. Domin in san yadda zan yi, zan yi eh wulsa ɗina akan abincin da zan dafa, da zan iya dafawa da abincin da ba zan iya dafawa ba. Koma ina san in tambaye ka, kana shan ruwan yayan itace? Ruwan shanu, eh ruwan, eh shanu ko kuma, kuma kana son man gyada ko manja ko man shanu? Don Allah, don Allah ka faɗa min. Ehe, domin ina son cewa, ina son cewa ina, ina son in san cewa abin da nake yi ina, a, eh kuma ba na son complaining. Da kai, kada ka ce har kai kaje ko kayi azumi zuwa, eh da safe da zuwa da rana kuma, kuma, eh ba ka gan, ba ka samu abincin da kake so ba kuma ba a dafa abincin da kake so ba. Don Allah, za ka faɗa min wannan, wannan yanzu, wannan a barci na dama. Kuma ina so, ina son tambaye ki, don Allah, eh ina son tambaye ka mai gida na. Don Allah, wurin da ka je shekaran jiya, idan ka dawo ba ka faɗa min kome ba. Na faɗa maka cewa ka je gurin filin nan. Ka san filin nan, filin babana na ne, amma shi ya bar mun filin, ya bar mun i ringa managing ɗinsa. Yaya ake gini, eh yaya ginin da ake yi a nan, yaya? Yara. Gobe mu ne, gobe mu ne wayanan yaran. Don Allah, idan ta yi maka laifi ka yafe mata. Don Allah, idan ma ta dawo daga makaranta zan turo ta ɗakin ka. Ki yafe mata, ta, za ta roƙe, za ta roƙe ka kuma kai matsayin ka na baba ne cewa mu ringa masa addu'a. Addu'a, mu ringa masa addu'a cewa Allah ya shirya su. Allah cewa Allah ya shirya su don Allah, kayi mai gida na. Don Allah, kada ka manta. Kuma dan Allah ina son roƙe ka sosai fa, kana shan ruwan ya-'ya'yan itace? Ehe, domin in sani idan ba ka sha ko ba ka sha. Eh mai gida, don Allah. Kuma maganan Amina don Allah, idan ta zo ta roƙe ka, ka yafe mata kaji. Don Allah.

Safiya, Yaya kike, Yaya, Yaya kike yin haka ne? Eh, Yaya kike min haka? Na faɗa miki cewa ki zo ki same ni a jiya. Ki zo ki same ni a, a class. Eh, ba ki zo ba. Me ya faru mana? Me ya faru? Haba. Yanzun, yanzun nan, ni yanzu, ni yanzu zan fita. Eh, yanzu kin zo gida na kin zo, kin zo kin same ni. Kuma ni na ce makiz ba gida kene ki ba, ba gida bane zaki zo ki saman ba. Eh, ba gida bane zaki zo ki saman ba. Zaki je, zaki zo class ne ki zo ki saman. Domin ofis ɗin lecturer ɗinda zan kai ki, eh, inda zan kai ki a gida yake. Kuma yanzu ke kina zuwa gida, eh, yanzu cewa mu, mu je makaranta. Ni ban, ban da lecture yau. Ban da lecture yau. So yanzu me, me zan yi game da makaranta idan ban da lecture yau? Sai jibi nake da lecture kuma jiya na ce miki. Jiya da nake da lokaci na yi ta jira, na yi ta jiran ki. Eh, ki, ki tambayi Maryam. Ki tambayi Maryam. Ni da Maryam ne muke jiran ki. Eh, amma ke kin yi, ke kin yi, ke kin yi wasan ki, kin tafi. Yanzu yau kike zo ki, kike zuwa, kike zo ki same ni a gida cewa "Oya mu je, mu je wurin lecture, lecturer ɗin." a'a, ba a yin haka, idan na baki lokaci cewa ki zo, lokacin da na baki ki zo, ki zo idan kin zo wata rana kam babu ruwa na, babu ruwa na a kai, babu ruwa na, ban da, ban da abin da zan ce. Idan za ki iya jira jibi, idan na zo, idan na zo, ehrn, zan, zan kira ki. Zan kira ki, ki zo ki same ni a class ko a ƙarƙashin bishi, eh, bishiyar, a ƙarƙashin bishiyar da muke zauna, zaunawa. Wanne ne kike so? Wanne ne kike so? Cikin bas ko takzi domin ni taksi zan yi, zan shiga. Amma ke kike son, ke kina son bos ne ko taksi? Idan kina son bos, oya mu je mu shiga bos sai ki, sai ki, ki sauka a cikin gari. Ni zan, ni zan kama hanyan malali. Eh eh, kin san malali nake zaune. Eh eh, zan kama hanyan malali sai ki zo, ke ki sauɓe ke ki sauko, ki sauke, ki sauka, eh, a cikin gari. Ko kuma, eh, eh, shiga taksi. Sai taksi yaf, ya kai ki, ya sauke ki a wurin da zaki je, zaki sauka. Ni zan je gida. Idan zaki iya zu, idan zaki iya zuwa gobe wallahi ba komai. Ni zan san yanda zan roƙi Maryam mu, mu tafi, mu tafi tare. Amma wallahi tallahi munayi, munayi, mucin, mucin, mucin ci yayi yawa. Cin mucin ki yayi, mucin ki yayi yawa. Idan na duba halinki ne wallahi tallahi bazan je ko ina ba.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musa, abin da kake yi ke nan a makaranta? Eh, mumul da. Za ka zo ka same ni cewa, "Eh mama, eh abincin da na ba-- eh abincin da na ba ka ya ƙare." Ni can haka tana wa cewa, me ya faru? A'a, cikinka mutumin-- cikin mutumin goma ne? So ban san cewa wulakancin da kake yi wa abinci ke nan. Don Allah ina so in tambaye ka ruwa, eh Musa, kana raba abincinka da mutane ne a makaranta? Baka san yadda wahalan da ni da babanka ke-- ni da babanku muke yi kafun masu-- kafun, kafun muyi, kafun muyi kuɗi ba? Kafin mu samu kuɗi ba? Ehen Musa, me ya sa kake yi haka? Kana raba abinci da mutane, eh? Kana raba abinci su zo su ringa zuwa ɗakinka, su ringa ɗaukan abinci domin ka san cewa akwai ɗan uwar ubanka ko, ko, ko, ɗan, ɗan uwar ubanka da yake gida. Dai ka san cewa idan, i-idan, idan ya yi, i-idan ka yi, idan ya yi maka, idan ka sa, i-idan ka sa cewa a ba ka, a ba ka kuɗi, yanzun zai tura maka. Eh? Ba laifin ka ba ne. Ba kan laifin ka ba. Laifin babanka daga dai. Ba zan laifi ka ba. A'a, a'a. Yana wannan wu-wu-wulakanci me, me ne wannan haka? Eh? Ina nan, ina, ina nan amma a zaune ma. Ya-yaron can ya zo ɗakin ka, ya zo ya ɗauki abinci, eh? Ya zo ya ɗauki, ya, ya zo ya ɗauki abinci da man ge-- eh, eh, shinkafa da man gyada, eh? Ina, ina, ina tunu da-- eh, i-iyi shekarar jiya ɗal, eh? Amma idan na je gida yanzu zan faɗa wa babanka. Zan faɗa wa babanka cewa ni da ido na, na gan abin da kake yi da abinci a makaranta, eh? Babu kyau mana. Ka san wahalan da muke yi? Ka san wahalan da babanka yake yi amma babanka ba-bai-bai-bai-bai-bai taɓa son idan ka kira shi ka ce, "Baba, ba ni da kuɗi." Baba ka ban wannan, baba ka ban haka. Babanku ko bai da shi zai nemi in ba ka, ya ba ka. Ko babanka bai da kuɗi a hannunka, yi-- zai sa, zai, zai same ni cewa don Allah da annabi in raba, in, in, in ara masa kuɗi in tura maka, eh? So wulakancin da kake yi wa abinci ke nan idan ba ka cin abincin nan sai ka faɗa mun. Sai ka faɗa mun ni da babanka. Mu san, mu san dilla dilla da ramuninka ba ka. Amma raka ramu ka-- raka kwace, raka, raka ɗauke shinkafa, buhun wake, eh? Doya idan, idan ba ba ka ɗo ma-- doya manya manya guda ko guda har goma ba, ba za ka tafi ba, eh? So abin da kake raba, abin da kake raba ke nan ba ko kana zuwa ka raba abinci da gida a gida ko ka ringa nuna maka-- musu cewa kai, kai ɗan mai kuɗi ne, eh? Kai ɗan mai kuɗi ne. Idan ma kai ɗan mai kuɗi ne, ka san wahalan da babanka-- idan babanka ya yi, yana zaune a gida, ya za yi, ya za yi ya, ya, ya yi providing in, in, in, in, in, in kuɗi, kuɗin da ake sa a cin abinci ma, eh? Amma babanku sometimes one week babanku bai zai-- baya gida, eh? Idan, i-idan, idan baban-- idan babanka ya zauna a gida bai, bai da wani aiki zai ringa, zai ringa kula da kai ko, ko, ko ƙannenka, eh? It's not fair now. Ka ringa-- ka daina. Idan ma ba ka son ka ci ka faɗa mun, "Ah mama ni abincin da kike ba ni o ya yi yawa sai in rage." Amma babai su yayin nan yanzu za su ɗauke kuɗansu.

Musa, don Allah da annabi inaso in roke ka. Amin ɗin tsaya ina son ma tambaye ka. Kai ka zami ne pa? Kai ka-- don Allah ina so, so nawa kake share ɗakin ka? Domin ɗakin nan yanzun yanzun na a'a, duba dust ko ina, kai baka share ɗaki amma kai ne kake, ka-kake raba abinci. Za-- okay, wayanda suke kake raba wa abinci da kake sa su zo ɗakin ka su ɗauka abinci, su ɗauke man gyada, su ɗauke Maggi, su ɗauke curry, su ɗauki duk wanda abu, wani abun da suke so. Yaya baka iya rokon wani ko a gurin a cikinsu cewa su, su share maka ɗaki. Kai bazaka share ɗakinka ba. Eh wayanda, wayanda suke zuwa kawai su zo ɗakin ka su zo su maka ɗaukan abinci ne suke yi abi? Amma bazasu iya share maka ɗaki ba. Duba, duba toilet dinka yanzun, eh, toilet dinka duk tayi datti. Eh, da duba nan, duba kan gado. Eh, so nawa kake, so nawa kake, kake, kake canza bedsheet. Ka manta abinda na, na, na faɗa maka a gida? Me yasa na siya maka, na siya maka bedsheet kamar har, har guda biyar ko, ko shida? Domin idan ka, idan ka san wannan sai ka ci, sai ka wanke ga washing mashine can. Eh, bai sa, bai, bai dace cewa in siya maka washing mashine ba amma na siya maka washing mashine. Eh, ga washing mashine can ka wanke kayan ka, ka wanke, ka wanke bed sprea-bedspread dinka. Eh, amma na san duk wannan ba za ka share ba. Duk wayanda suke zuwa su zo ɗakin ka su, su ɗauka abinci. Ba za su iya maka wannan ba haka ko? Kawai su zo su ɗauka su, su, su tafi waje. Eh, it's not fair. Karin gashi, karin ga-- ko kuma ko kana son in samo maka ƴar aikin da zata zo karin ga share ɗakin ka ko? Domin kai asfase babanka president ko? Eh, ba-ba-ba, eh babanka ne shugaba, shugaban ƙasa? Babanka ne shugaban ƙasa? Kawai babanka yana aiki ne tare da shugaban ƙasa amma babanka ba shugaban ƙasa bane. Eh, ina son tambaye ka cewa eh ba-ba-ba-babanka ne shugaban ƙasa? A'a, ba ka share ɗakin ba. Ba ka, ba ka, ba ka share ɗaki ba, ga toilet nan ba ka wanke ba. Kai duba kicin ka, duba kicin ka. Eh, duba kicin ɗinka duk komai kokai. Me yeya kawonima nan yau? Da na san cewa abin da zan zo in tare da kai da ke nan ɗakin ka da ti, eh, makocin ka suna zuwa su je su, su, su, su shiga ɗakin ka su ɗauki, su ɗauki, su ɗauka free abinci su, su ɗauka free everything. Eh, su ɗauka free abincin su zo kai, kai yanzu ba ka, a ni ba ka da hankali. Ba ka da hankali. Wallahi talahi idan kana da hankali ba za ka iya yin irin wannan muƙai, irin wannan abun ba. Ba ka da hankali. A'ah. Hankali be kanka idan kanada hankaline idan ma zakayi bance karka bama kowa wani abu ba. Amma idan za ka ba su, ka ba, kai ne za ka yi amfani da hannun ka ka ba su amma ba wai su bane su, su zo ɗakin nan kawai domin, domin su suka siya? Sun siya ko baban su ya siya? Eh, ba su suka siya ba amma za su kawai za su zo ɗakin ka su ɗauki abun da suke so su faɗa, su fita. Ba wanda yake ce "ah ɗakin mu, eh, eh, eh, eh, Musa yayi datti bari mu taya shi sharewa domin sun gan cewa kai mumune ai. Kai, kai, kai, kai, kai shagaban cececiye. A'a, wani irin wannan abun, wani irin iru. Don Allah Musa ina son tambaye ka. Wani, wani rana ne duk wa'yannan zai ƙare? Eh, yau kai, gobe kai, jibi kai? Eh, kai baka gajiya ne? Baka gajiya ne? Dan Allah, don annabi Musa ka, ka, ka canza. Bana son in zo nan next time in gan cewa haka ɗakin ka yake. Ka ji? Ka ji na.